Muna da madubi kwaya ɗaya ne saboda idan kana amfani da kwaya ɗan nan yana sama, yana manne a jikin bango saboda mutane idan kana amfani da shi mutane suna jin daɗi saboda idan kana yi, kana yi, kana kan yi. Za ka kalli mutane da yawa suna son yin aiki da madubi ɗaya saboda ya fi safe amma idan ba ka aiki da madubi kwaya ɗaya ko kuma a kala da kwaya biyu ka yi aiki da shi, kana da na banko, kana da wanda kake aiki da shi a wannan a hannu wanda dai za ka yi amfani da shi ba tare da wani ya zo wannan ba ya karba ba. Za ka iya siya ba ko kuma ka dinga kallon fuskanka a kowane bangare. Idan kana kallon sa a kowane bangare ya fi amfani sosai. Idan kana kallon, kana siye duka abin da za ka iya yi, za ka kalli jikinka duka domin saboda yanan kana yi, kana kallon su, eh za ka kalle su, za ka kalli inda, inda babu kyau za ka iya sharewa, inda akwai kyau kuma za ka iya bari. Domin madubin tsiye yana nan, yana da amfani da yawa wajen mutum. Idan kana amfani da shi mutane da yawa za su ji daɗi saboda idan kana amfani da shi ma za ka kalli karan kanka ma za ka ji daɗi. Idan ba ka amfani da shi ne za ka kalla inda yanayin jikinka zai kam.

Ina goge haƙorina, yana kai kusan sau uku a rana domin saboda in bai goge shi ba da safe ba, bakina zai ware saboda abin da ka ci da yamma zai dinga yi maka wari. Mutane ma ba za su ji daɗin bakinka ba domin saboda idan kana yi, kana yi, idan kana goge haƙorayenka yana hasa haƙorayenka suna da tsabta sosai. Idan ba ka goge su, ka goge su ɗaya akallale. Idan ba ka goge su, ba ka goge su sau biyu. Amma idan ka goge su, ka goge su sau uku a rana shine mai kyau. Ka goge da safe, ka zo ka goge da rana, ka goge da yamma yana da kyau domin mutane da yamma za su so su zo waje kusa da ka. Amma idan ba ka gogen nan ba, za ka kalli mutane suna gudunka. Idan suna gudunka nan kuma ba za ka ji daɗin jikinka ba ko karen kanka ba za ka saki ba a cikin mutane ba. Idan kana nan, kana, mana kana goge haƙorayenka sau uku a rana ko kuma sau biyu ko me lalaci dai kar ya wuce binnan ko kuma ɗaya. Idan kana goge haƙorinka, idan ba ka goge haƙo ta kotu kuma ka nemi manin ka goge haƙorayenka domin yana da matuƙan sosai. Idan kana goge su, idan kana goge su kullum kuma za ka kalle su suna na fresh domin saboda mutum ya so ya zo kusa da kai. Domin idan kana yi, yin aiki kana yi ma na kana magana ma da mutum, mutum ma zai dinga jin daɗin abin da ka ke faɗa domin ma zai, wani ma zai so ya zauna kusa da kai domin saboda haƙorayenka suna da tsabta. Idan kana goge wannan za ka kalla mutane suna son zuwa wajenka.

Eh ina yin bacci da rana domin saboda bacci rana yana ƙara ma mutum ƙarfi, yana ƙara ma mutum kuzari. Idan ba kai bacci da rana ba saboda mutane ma ba za ka ji daɗin jikinka ba, ba za ka ji daɗin abin da ka ke yi ba. Eh kome kana yi ma za ka ji shi ba kamur ba ka, ba ka jin daɗin jikinka. Amma idan kana yin bacci da rana nan za ka kalla jikinka, duk abin da za ka yi da rana za ka kalla kana, kana sauke shi domin saboda idan ka yi abubuwa da yawa, idan kana yi bacci da rana nan kuma za ka kalla mutane da ya, za ka kalla duka abin da ka koya maka zai zauna cikin ƙwaƙwalwanka domin saboda idan kana yi, kana yi ƙwaƙwalwanka yana wuta ne, yana son hutu domin saboda idan kana huta wanna za ka kalla mutane da yawa, yana kusan ci sosai da su. Idan ba ka yi kuma za ka kalla jikinka baya jin daɗin abin da ka ke yi. Idan kana yin bacci da rana kuma yana ƙara ma mutum kuzari domin mutum idan kana yi za ka kalla mutum yana jin daɗin jikinsa. Amma bacci rana yana da amfani sosai a wajen mutum. Idan ko bature ma ya ce ba yi bacci rana na sa mutum kuzari sosai. Idan ba ka yin bacci rana nan za ka ji jikinka kaman ba ka jin daɗin abin da ka ke yi.

Eh, yana tafiya da shara bola saboda idan ba ka tafiya da shara bola, za a kalla cikin gidanka ma baya nan, baya nan da tsafta domin saboda ko gidanka ma za a kalle sama yana nan, eh yana nan da datti. Idan mutane ma ba za su so zuwa cikin gidanka ba domin saboda gidanka baya nan tsafta. Domin gida yana bukatan saboda ka dinga kiyayewa saboda abubuwan da deyawa za ka dinga yi, ya dinga tafiya yanda ya kamata. Ko abincinka ma ka dinga yi da tsafta. Idan ba ka yin su da tsafta, za a kalla inda mutum baya jin daɗin zuwa gidanka. Bara ka kalla mutane ba su son zuwa gidanka geshe ka za ka-- mutane ba su zuwa hira saboda idan kana yi, kana sharewa, kana yin gidanka da tsafta, abubuwa dayawa kana yi, mutane da yawa za su ji daɗin abin da kake yi. Amma gidanka baya nan da tsafta, za a kalla mutane ma suna gudunka ne. Idan kana kallon mutane kuma suna gudunka, sai kai kuma sai ka gera domin saboda idan ba ka gera ba, za a kalli mutane da yawa za ka kalle su suna guduwa. Idan ba ka, idan suna guduwan nan, ka yi tunani sosai. Ka yi tunani sosai saboda mutane da yawa suna nan, suna nan, suna so suna gudu. Idan kana guduwa kuma ba ka so, ba ka son yin shara, za a kalla ana gulman ka a waje ko kuma a inda kake wannan, za a kalla inde kasuwan cinka inde yake tafiya, za a kalli inda ake gulman ka unguwa. Idan ba ka yin sharan na, za a kalla inda mutane da yawa za su guje ka. Amma idan kana yin sharan nan, za a kalla inda mutane suna son zuwa gidanka ko ba ka gayyace mutane ba ma, za su zo gidanka domin saboda kana son zuwa, kana son share gidanka yana nan da tsafta.

Eh ina bada shawara a wajen aiki, domin idan baka, kana aiki baka bada shawara, aikinka baya tafiya dai-dai. Idan baka bada shawara kuma mutane ba za su so zuwa wajen ka ba. Shawara na da amfani a wajen mutum, domin saboda shawara yana, yana gera mutum, yana gera aikin al'amuran mutum. Idan kana bada shawara kuma mutum zai so zuwa wajen ka, idan baka bayarwa, za ka kalli mutane kuma suna gudun ka, idan kana bada shawara, aikinka ma zai dinga tafiya yanda ya kamata. Amma aikinka idan ba su tafiya yanda suke- ya kamata, shawara ba'a zuwa ba ka ko kuma baka ba ma mutum shawara, za ka kalla aikinka yana tafiya jagwal kawai. Idan kana yin aiki kuma ba ka bada shawarar nan, za ka kalli mutane dayawa ba su son zuwa wurinka.

Eh ina iya tuƙa tuwo saboda idan ban iya tuƙa tuwo ba kana kallo rayuwar nan ba ran iya zama ba ni kaɗai, saboda idan baka iya tuƙa tuwo ba a zin namiji, kana nan namiji ka iya tuƙa tuwo ko kuma kana nan ta mace ka iya tuƙa tuwo, idan ka iya tuƙa tuwo za ka kalla rayuwan ka a ko ina kaje za ka iya zuwa ka zauna ba tare da wani yadame ka ya fitine ka rayuwan ka ba. Kana tuƙa tuwo, idan kana tuƙa wa mutane dayawa za ka kalla suna, suna jin daɗin abun da kake yi, tuƙa tuwo yana da amfani a rayuwa a wajen mutum. Idan baka iya tuƙa tuwo ba za ka kalla mutane suna maka wannan gori, idan baka iya ba kuma za ka kalla mutane kuma zasu dinga yi maka gori, idan ka iya kuma za ka kalla mutane ba za su dinga yi maka gori ba. Ka kalla a rayuwannan gara ka fara iya tuƙa tuwo ko baka iya ba ya kamata ka koya. Idan baka koya ba za ka kalla mutane za su guje ka, amma idan ka suka guje ka za ka kalla kuma rayuwan ka ba za ka ji daɗin abun da kake yi ba. Tuƙa tuwo yana da amfani sosai, saboda ko ba don ma, domin ma wai kana da mata ba ko kuma kana da ƙanne ba, ya kamata ka iya tuƙawa. Idan baka iya tuƙawa ba za ka kalla za ka sha wahala. Idan baka iya ba kuma za ka hau wahala a rayuwan ka, ba ka san inda za ka sami kanka ba. Idan kaje wani waje za ka iya wannan, za ka iya samun kanka a wani waje to kai kaɗai ne ba za ka iya ba, ga kanan da aiki, abubuwan yin aikin tuƙa tuwon amma baka iya yinda ake yi ba, ko tafasa ruwan zafi ma baka iya yi ba.